A'a, gaskiya ne bana yin aiki bayan lokaci, ni na fi so in yi aiki akan lokaci sabida hakan ya fi aiki akan lokaci ya fi aiki a bayan lokaci sabida ka min aiki na akan lokaci muke yin shi ba a bayan lokaci muke yi ba sabida.

Eh gaskiya abun na nce da farko lokacin da na isa ofishina, ashe na yi addu'a na sa'a na cire riga suna na ajiye, na kira yaran gidana na ba su kuɗin abinci suka gama cin abinci sannan mu taru mu fara yin aikin da ya kamata mu tabbatar da cewa mun gama aikin mu a kan lokaci. Kuma sai na tabbatar da cewa na share ofishina in ba share ba sai in kira mutane su share mini ofishina.

A'a gaskiya ne bana shan magani kullum sabida magani na marasa lafiya ne kuma ni lafiya na kala'u ba wai ina da ciwon kanjamau ko ina da wani ciwo bane, belle na dinga shan magani kullum sabida haka bana shan magani kullum ko da yake wasu suke cewa abinci ma ai maganin yunwane. Amma ni a wurina wannan ba magani bane a gunin da ko wani ɗan adam ya kamata yana yi. Sabida haka a gaskiya ne bana shan magani kullum, kullum na zama ne a wuri ɗaya na natse. Daga na ci abinci na je ofishi, na je wurin ayyukana, na je wurin siya da siyarwa na, na gama in je in buga wasan kwallon kafa. Shi ne abubuwan da ni na fi yi bana yi da wani babban buri da nake yi ko dai batun shan magani.

Eh gaskiya ne ina tofa miyau na a ƙasa ne, ina tofa sannan na rufe. Ni bani da wani wurin da nake tofa miyau in badai a wurin wanka. Bayan gida ko dai in tufa shi a ƙasa sai in rufe shi da yashi ba. Gaskiya ni bani da cikakkiyar wuri ɗayan da nake tofa miyau.

Eh gaskiya ina son zama kusa da taga sosai sabida ina so inashan iska. Iska babbar abokina ne, kwaya yanzu ma ina zama kusa da taga. Zaka iya kaji ƙaranta gaɗin ma saboda iska yana shigowa kuma ka gama lokacin zafi ne dole sai da zama kusa da taga sannan a buɗe shi saboda iska yazo na shigowa. In ba haka ba zafi sai makayawa. Yanzu ma ina so in buɗe ɗayan tagan din ne saboda gaskiya kuma ina son zama kusa da taga sosai.

Eh ina iya rera waƙa, ina rera waƙa sosai. Ko wannan rana masu ina rera waƙa, rera waƙa abune wanda yake bani farin ciki. Ina son rera waƙa sosai. Ni ina fiso ma in zama mawaki. Amma kawai babu kuɗi ne, kasan komai sai da kuɗi saboda haka ban samu na zama mawaki ba. Amma dukda hakan dai ina rera waƙa a gida, a wurin aiki ko a makaranta ko duk lokacin da naji kamar in rera waƙa. Gaskiya rera waƙa abune da nake matukar sone. Ina ƙaunar waƙa sosai saboda wasu lokutan in kana fushi fushi inka kunna waƙa sai kazo ka manta da damuwoyin da yake kanka. Shi waƙa gaskiya yana taimako ta wurin rage ciwon zuciya saboda haka tuntunma in kaine kake rera waƙan dinma sai kaji ya rage ma gajiya da ciwon zuciya saboda haka eh ina rera waƙa sosai sosai.

Yaya nike tafiya zuwa wurare? Gaskiya Farko sai na yi wonka na, na tabbatar da cewa jikina a tsabtacce take. Sa'an na fesa turare sai na shiga mashin ko mota na je wurin da nake so in je a matsayin babban mutum ba a matsayin yaro ba. Ba zan sa ƙananan kaya in je wuraren taro ba duk wuraren tafiya na, ina da kayayyakin da nake sawa. Kuma ni ba na son yawo a garki ko dai in tatara jama'a kamar zan yi tafiya wani wuri mai nisa ne. Na fi so in je a matsayin babban mutum.

Eh gaskiya ina son kallon wata da daddare saboda ina da nishaɗi kuma kafin nan ayimin tasuniya sai wata ya fito saboda haka ba ƙaramin daɗi nake ji ba idan wata ya fito ina jin daɗi sosai. Ina matukar jin daɗi idan wata ya fito.

Gaskiya ni kyautar da na fi bayarwa shine kyautar kuɗi, saboda shi kyautar kuɗi in ka ba ma mutum yana da abubuwa da dama wanda zai iya yi da su, ba kamar kyautar abinci ba in ka ba da kyautar abinci wani already yana da abincin amma kaga inka ba da kyautar kuɗi za a iya yin abubuwa daban daban da shi. Kusan komai ma saida kuɗi ake yin shi saboda haka na fi son ba da kyautar kuɗi saboda mutane sun fi kallon kuɗi da daraja fiye da kome a cikin ayyukan kyauta.

Gaskiya ne, abun da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine zan fita in je in kalli wasan ƙwallon ƙafa ko kuma ni da kaina injin buga wasan ƙwallon ƙafa, ko dai na yi ta jin waƙa ko kuma na yi ta kallon bidiyoyi a yanar gizo. Gaskiya su ne waɗannan abubuwan da nake yi duk lokacin da nake jin wani damuwa saboda suna kwantar mini da hankali sosai.

Yaaya kake bikin ranan haihuwar ku gaskiya yanda muke yin bukin ranar haihuwar mu za a kirowo dijoji sannan a fara buga waka in ak buga waka aka buga waqaa chan anjima sai a se a fito da yaron a yanka rago a yanka kaza a dafa abinci saannan aci asha amore airawa aiwaka ayi abubuwa daban mutane dadama su fito suyi magana se afadi sunan yaro.

Gaskiya yanda nike magance damuwa a aiki, ina so in san daga ina ne damuwa yake fitowa, ta farko tukuna. Sai in san yadda za magance shi. Kace yanda ake magance damuwa wurin aiki to damuwoyi dai suna nan kala kala daban daban. Baka gaya min wanne kalan damuwa bane kuma kai ya kake so in san wanne damuwa ne. To idan dai damuwar ruwa ne sai a, siya ruwa. Idan kuma damuwar kuɗi ne, dole ai kaga kuɗi yafito saboda aikin ya cigaba. Amma kuma baka ya mini wanne damuwa ne za magancewa kawai kace ya za'a magance damuwa wurin aiki wanne kalan damuwa ne.

Eh gaskiya ne na fi son dafa koyi da manja. In na zuba manja sai in zuba yashi, in na zuba yashi sai in zuba gawayi, in na zuba gawayi sai na tattara toka. Ma duka in zuba, in na zuba toka sai in ɗauko gyaɗa na zuba, in na zuba gyaɗa sai in ɗauko shuwaka na zuba. To haka ne nake dafa koyi na.

Eh gaskiya ina sauraron rediyo, tun tun ba rediyon da aka yi shi da itace wanda bayi da hanji ba, wanda kawai ina zama zaman shi ne, wanda kawai dai an just kafa ta ne an buga ta, wanda bata da amfani. To shine kalan rediyon da nake sauraro wanda baya maganan nan. Eh to gaskiya irin shi ya fi daɗin sauraro.

Eh, abun da nake don kiyaye lafiya shine zan fito waje in bari soro su yi ta cizo na. In soro suka cije ni, suka cije ni sannan ya ƙara mini lafiya. Kaga in soro bai cije ni ba, lafiya na bazai ya ƙaru ba sabida haka gaskiya sai na fita waje soro ya cije ni na yi wasa cikin ruwan sama na yi ta tsalle na je wuraren yawo daban daban tukuna hankali na yake kwanta wa.

Eh, a bunda nike da raguwar abinci, in kira kajina basu ko an ba ma ɓeraye ko an ba ma talanka. Wasu lokaci kuma nakan ɓoyer da shi a cikin friza sai washe gari tukunnan sai na zo naci. Gaga ba ƙaramin daɗi yake yi ba ci shi da sanyi shi ba tare da kaɗuwar raguwar abincin ka ba. Kaga ko washe gari ma da safe za ka iya ka ci sai ka wuce makaranta. Saboda haka gaskiya ne bana wasa da raguwar abinci na. Wasu lokaci kuma na kanci raguwar abinci na da ƙare na. Wasu lokaci kuma na ci dawagi na. Wasu lokaci kuma na kira almajirai na basu. Wasu lokaci kuma na yi sadaka da raguwar abinci na. Gaskiya ne abinci na yana rage wa sosai. Ko a yoma sanda aka samu raguwar kunu, kaga zuwa anjima in nefa suka kawo na sata cikin friji sai tayi kankara. In tayi kankara sai na zo na sata haka kaga shi shan raguwa abinci. Da yayi kankara ya fi daɗi. Saboda haka gaskiya ne na fi soma abinci na inda raguwa. Eh, saboda a ƙarain dal ina keji ba in zo ci raguwar abinci tun tun ba ina jin yunwa ba. Haka ne wasu kuma ne ya, wasu kuma sai wasu marasu iya cin abincin da suka rage sai da su zubar. Su kara cin wani daban, su kara dafa wani daban su ci. Kaga to ni kuma in da ban da kuɗi dole raguwar abinci na sai na adana shi zuwa anjima na ci ko washe gari sai na zo naci abinci na ba tare da na sha wahalan dafa wani ba. Kaga wurin din ina da abinci ishe shi yake nan. To dai raguwar abinci wasu lokaci kuma in naga washe garin din ba zan ci ba ko kuma bana so in ci shi sai na bushe shi sai, sai na wanke shi na shanya shi. Kaga za a iya haza wa ba maraguna ko kuma a ba ma aladu ko kuma a ba ma tinkiyoyi ko kuma a ba ma shanuƙa. Ko dai ka iya ka je ka siyar da suma. Saboda wayanda suka siya suna kiwo ne da shi gaskiya ne bana wasa da raguwar abinci na ko kaɗan. Hmm.

Gaskiya irin ƙasan da gidanmu yake da shi bakin ƙasa ne da kuma ta wani gefen gidanmu nan sai ƙasa ma akwai jan ƙasa. Ko da yake ni na fi son ta gefen bakin ƙasan din saboda a wurin ma muke shuka abubuwa, muke shuka rogo, mu shuka su masara, mu shuka su abubuwa da dama. Kqimmai da a wurin muke yin lambu mu saboda aka gaskiya yawancin gidanmu ma bakin ƙasa ne. Hmm.

A gaskiya ina duba saƙonni a aiki da yawa sabida duk lokacin da aka tura saƙonni a wurin aiki, dole ne sai na yi marmari na je na duba shi. Ba na wasa da duba saƙo a wurin aiki sabida yawancin saƙonnin da ake turowa masu amfani ne. Kaga dole kayi marmari ta gurin duba su.

Eh ina kallon inuwa na sabida yanzu hakannan rana ne a garin da na ke. Kaga in akwai rana dole ka kalli inuwarka. Tun da shike ni ba tapalwa bane ko kuma ni dani aljani bane da zan ce barin kalli inuwana ba. Ina kallon inuwana sosai sosai. Yanzun da nake magana ma inuwana ta baya na yake.

Ah gaskiya ni yawancin kuzarina dai amma de da kuma a safe. Amma ko da yaken ce kuzarin amman ya fi yawa saboda yana da abubuwa da yawa da nike karba bana samu lokacin an samu mutane wasu tambayoyin su wasu kuma kana kira na ba na samun lokacin na ɗauka ba.

Eh gaskiya kujeru na suna da daɗi sabida kujeru ne masu laushi. Kaga kujeru masu laushi kuma suna da daɗin zama. Wasu lokaci ma in ka zauna a kan kujeru na sai ka ji bacci ya kama ka gaba ɗaya sabida haka eh kujeru na yana da matukar daɗi. In ka kwanta c-a kai, za ka iya lulluɓe jikinka da bargon ma ka kwanta da bacci sabida kujeru ne masu laushi. Kujeru ma ba'a nan gari na, na siye su a lokacin na tafi ƙasar Amurka. Na siyo su sai na bi ta gefen ƙasar Faransa, na kawo su da na kawo su sai na kira wasu daga Mali su ƙara zamini shi a kai. Da su ka aza mini shi a kai sai na tako da ƙafa daga Mali da wayen nan kujeru aka yi. Kaga dole su yi daɗi sabida su kujerun karan kan su sun sha jin daɗi. Kaga duk abin da ya sha kayin daɗi ne dole shi ma ya yi daɗi sabida haka gaskiya kujeru na suna da matukar daɗi.